Eh ina jin tsoron Allah mahalincina, sa'annan kuma ina jin tsoron halittun Allah kaman ɗan adam da kuma wasu halittu waɗanda suke cutar da mutane. Tabbas ina tsoron waɗannan abubuwa amma abu muhimmin da na fi tsoro shi ne Allah mahalincina.